Rahoto to kowanne lokaci ina rubuta rahoto ko wanna lokacisafe da rana da yamma so ina rubuta rahoto yana kai sau uku ko sau huɗu a rana ɗaya. So ko wani lokaci ina rubuta rahota, rahoto.

Kofi kuma no, a a a a a babu, babu, babu. Bana shan kofi, shayi de nake sha. Bana son ma kofi gaba ɗaya domin ɗacin shi. Gara da shayi zan sa madara da siga. Ni bana son kofi ba.

Kalar faɗuwar rana eh tabbas yanayi ne mai kyau gani me kyau gani sosai ko wane yamma rana ke saukawa, ina fito in duba fadiwar rana don kalan sa.

Yaya nake haɗuwa da abokin ciniki? Dun wa'yansu lokuta ta waya, wa'yansu sulokuta ido da ido a kasuwa. Wa'yansu lokuta kuma muna iya aika da kaya kasuwancin ba sai mun haɗu da juna ba. Kowai za mu tura kuɗi.

Tafiya da sauri ina iya tafiya da sauri, ina iya tafiya a kaɗan kaɗan amma tafiya da sauri sai dai lokacin ina sauri ko na yi latti. Tafiya aiki ko tafiya makaranta ko tafiya wurin bauta na ke tafiya da sauri.

A'a, waya na tana da lafiya tukuna. Ba wani hasken da take ɗauke da kanta. Tana nan lafiya lau. Ba wani damuwar ɗauken haske da kanta. Sabuwar waya ne tukum. To ba wani haske, ba wani maganar ɗauke haske tukuna.

Eh, muna raba aiyuka ga wasu a gida, a wurin aiki, a wurin bauta duk wurin da nake muna raba aiki ne don kowa ya samu shi ma ya yi aiki. Kar a bar ma mutum ɗaya kawai. Shiysa muke raba aiki ko ina da muke.

Koyi fasaha sabo. Nakan koyin fasaha sabo ne ta hanyar amfani da yanar gizo, ko ta hanyar amfani da waya, ko hanyar amfani da, ko hanyar samun mutane ko wace rana.

Wani app nake amfani da shi don saƙonni, saƙonni. Ya akwai applications barkatai, wannan nake fi amfani da shi shine WhatsApp ko Facebook ko Messenger ko TikTok. Yawancin su ne nake amfani da su don saƙonni.

Na yi jakar mu ta kuɗi shi ne banki ko wayoyi ko account yawanci wurin da muke ajiye kuɗaɗen mu kenan, yawanci shi ne ma banki da wayoyi.

Nama, naman da nake fi so shine naman, naman kaza. Ya fi zaƙi, ya fi, ya fi daɗin ci ba, baya maƙalewa a haƙori kuma ba wuyan dafawa. Shiyasa na fi so naman kaza.

Duk lokacin dana samu hutu kaɗan ina iya duba sakonni a wurin aiki insamu hutu, hutun abinci ko hutun hutawa kaɗan, sai in duba saƙonni. Lokacin ina wurin aiki kenan.

Eh, hamma. Ko wani lokaci na ke son hamma ko na ke hamma ina rufe baki. Don me yiwuwa mutum na nan kusa ko iska ke hurawa abu zan iya shiga bakina so ba na so. Ina hamma wai bakina ya buɗe. A'a ma ba kyau.

Ana duba daftarin kuɗi. Na gane tambayan nan. Ko ina duba wurin da nake ijiye kuɗi? Ko wanda ke ijiye mun kuɗi ne? Toh, in haka ne ina ajiye, ina duba shi ko a lokaci-lokaci.

Ina son ziyartar wurin ijiye dabbobi, ina jin daɗin ziyartar yawonai, ina son ziyartar asibitoci in gashi da maras lafiya, ina ji daɗin ziyartar gidan bauta in gashi da malamin bauta.

Ra'ayi na a aiki. Ko wane, kowa ya abu, ya na buƙatar yin aiki, ko mace ne, ko namiji ne, kowa ya na buƙatar aiki. Ba wanda za'a bar ma mutum ɗaya kawai ba, kowa ya na buƙatar aiki.

Eh, ni ina saye in sayar ma da kaya a yanar gizo. Yawancin kasuwanci na ma a yanar gizo nake yin su. Ina sayarwa, in sayi kaya, in sayar a yanar gizo. Abia ni kuma a yanar gizo ɗin so.

Koke koke, ni bana lokacin koke koke ma balantana ace wai zan magance. Ni lokaci lokacina amfani da shi ta wani aiki ne ko kashe da ƴan'uwan ni. Ba wani lokacin kuki kuki ne.

Raba wurin da nake a yanar gizo. Eh, eh, eh, ina raba wurin da nake. Don me yuwa wayana zai iya faɗi wa ko in manta wurin da na ijiye. To zan iya duba wurin da na raba, sai in samu in je in ɗauki. Zan koma in duba ko nayi mantuwa a wurin.

Babban nasaran da muka samu a aiki shine da muka buɗe wani sashin aikin a wani ɓangaren gari. Banda ainihin shagon aikin mun sake buɗe wani a wani gefen garin.

Ina so yawanci ina so in bada kyautan abinci ko kyautar agogo ko kyautan azurfa wa aboki ko budurwa ko mata ko yara ko yawani lokacin zagayowar shekara ko zagayowar wata.

Eh, kallon wata da dare abua mai kyan gani ne, ace da sanyin yamman ci. Nakan zauna a waje da ni da matata ko ni kaɗai domin kallon wata kawai.

Madubi. Kaman madubi ko wani rana ina gani sau ɗaya ko sau biyu. In na gama shiri da safe kafin in fita na gyara kai sai in duba madubi. Ko in na dawo wurin aiki nayi wanka da yanma sai in duba madubi.

Sharan gida, sharan gida sau biyu ko sau uku. Da safe kamin in fito aiki, sai da rana in na dawo aiki, sai da yamma so wani lokacin ina gida ne sharan nikan kai sau uku, sau huɗu ko sau biyar, dun ni bana son datti.

Karɓan baƙo, eh ina karɓan baƙo da kyau safe koda da rana ne, koda yamma sai de in yi musu abinci, in basu ruwa su sha na ajiye musu ruwan wanka suyi wanka ko na zafi ko na sanyi ko mai ɗumi sai suyi wanka kamin su ci abinci.

Hutu na awurin aiki yakan zo ne ƙarshen, ƙarshen sati, ko ran sati, ko ran Lahadi, wanzu lokuta kuma ran Juma'a ba na tafiya aiki a wannan kwanakin. Hutuna ke yi a gida.

Duk wani yana yin da zai kamu. Kwanciyar hankali yanayin da na fi so kenan. Yanayin da zan huta ba na tunanin kome. Ba komai da ke damuna na ci abinci na huta. Yanayin da na fi so kenan. Ba na so abin da zai dame ni.

Wurin aikin mu, wurin aikin mu yana nan ba laifi. Ko wana aiki shi tuƙuru ba wanda ke tilasta ma wani. Ko wana aiki ko wani lokaci ko wani rana ana samu lokacin hutu yanda ya kamata. Kowa na ba ma ko waye ya girma a gurin aiki.

Eh ina iya tuƙa mota. Ina da mota ma da nake tuƙa wa zuwa aiki, nake tuƙa zuwa ko'ina da nake so in tafi, da iyali da yara, da mata, da yawani kowaye. Ina tsuka mota na aiki da na gida.

Yawanne yawancin gidanmu guda biyar ne. Dangi na guda biyar suke a gidanmu, ni ne kuma na ƙarshe daga cikin su. Akwai yara mata biyu, akwai maza uku da ni ne yaro ma na ƙarshe a gidan.

Idan na tsaya layi in na jira waya na nake taɓawa, ko in yi taɗi da mutane, amma tsayawa wuri ɗaya kashe waye ke ma jikina. To ina tsaya layi taɓa waya nake yi, ina jira layi, ko in yi taɗi da wanda suke wurin.

Ba komai, ba komai da nake yi lokacin sunan haihuwa ranar haihuwa na, sai dai in ci abinci in je yawo. Ba wani abu da nake yi.

Eh yawancin lokaci, jin waƙa ma sai a cikin zuciya. Ko da abun kunne, ko da waya, ko da spika, ko da rediyo. Amaa yawanci da cikin zuciya ne.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya ta yin waya ta siyan data dan shigar yanar gizo. Ko wane lokaci, ko da yaushe ana biyan kuɗin waya, kuɗi ta waya.

Wa ka lokaci da nake wanka? Eh, ina yi lokaci lokaci wani. Rera wa ka lokacin da nake wanka. Shiyasa ni duk waɗansu lokutan ma rawa nakeyi a cikin bayan gida.

Eh, ina kare waya na a daga hanyar cuta ko da yaushe. Kar mu samu wani damuwan cuta daga masu cuciye mutane ta wurin waya, ta ƙwacen kuɗi, ta ƙwacen waya, ta cuciye irin ta waya.

Eh ina, kowane rana muke koyarwa yaren turanci, ko yaren hausa toh toh hausan ma ba yaren mu bane. Koya muke yi kawai lokaci. Da Turancin yaren baturai ne, so koyan yaren muke yi kowani lokaci ko da yaushe.

Kasuwa, ina zuwa kasuwa yawanci ranar kasuwa ne. Ranar kasuwan kuma shine ran Juma'a da ranan Talata. Ran kwanakin kasuwan kenan kuma kwanakin da muke tafiyan kasuwa kenan. Mu siyar da siyarwa, mu yi siyayya.

Yaya nake kiyaye kalmar sirri? Hmm, wannan tayi ta hanyar amfani da waya. Yaya muke kiyaye kalmar sirri? Muna amfani da password na waya ko finger print.

Shirin ayyuka ina da allo da alli da nake amfani da shi kowani rana don shirya ayyukan kowace rana da take zuwa. Don na tashi da safe, sai in zauna in shirya yanayin ranar za ta kasance.

Abinci wane ab- menene abincin da kake ci da safiya? Wani lokutan nakan sha shayi da burodi, wani lokacin kuma ɗumammen tuwon jiya ko shinkafa ko wake.

Gashin kai, gashin gemu, dukan su. Muna bi dukan sati ne ko sati biyu zakani sai mu je muyi aski. Na suma kai ko suman gemu, dun ƙara tara datti dewa.

Ka fi son hawa matakala ko lift? Ah, kowa lift zaifi son hawa, don bawani damuwan tafiya. Ko waye kashi ga kadanna button lift ze daga kasuwa ko waye inde wige, ko wuri inde kaciye so tafiya.

Miyan da na fi son shi, tabbas wani irin miya na fi son ci. Miyan ganye na fi son ci, ganyen aleho da kayan ciki a cikin miya. Shine na fi son ci.

Wane lokacin shekara ne ka fi so? Hm, yawanci lokacin damina, lokacin ana ruwan sama ko ina na sanyi, ana tafiya aikin gona, ba rana sosai, kuma ba ciwon kai sosai don rana. Damina na fi so.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Hmm bana son tafiya da nisa sosai da ƙafa. Wuri yayi nisa sosai, sai dai in hau mashin. Amma tafiya mai nisa da ƙafa a'a babu.

Yaya nake inganta aikinmu ta kamar ya kenan? To, ina ƙoƙari iya ƙoƙarin ƙarasa aiki kafin lokacin tashiwa. Dan ya bani zarafi iya gama in kammala aiki kamin lokacin tashiwa.

Eh ko kana iya dafa abinci? Eh tabbas ni girma nayi da babata so na koyi dafuwa. Na iya dafa tuwo, na iya dafa shinkafa, na iya miya da sauran su.

To inas, na fi son yin daɗin zama ni kaɗai. Ace na zona ni kaɗai na sha iska. Ko da yammaci ko da sassafe, un ban tafi aiki ba, sai in zona in sha iska. Dama ma kenan, ba wani zama da yau mutane de yawa sosai.

To, ko yaya kake nake tafiya zuwa wurare. Ina da mota, to amfani da mota nake yi. Zan yi tafiya zuwa kowace wuri. Amfani da mota nake yi. Zan tuƙa kai na zuwa wurin. Ko in shiga motar kasuwa, mai yawanci amfani da mota na.

Kuna jin tsoron ƙwari? A ina? Tabbas bana tsoron ƙwari, sai dai duk kurin da naga ƙwari sai dai in kashe. In taka shi a kai in kashe, ko dai in muzzkure da takalmi amma bana tsoron ƙwari. Mace ne mai tsoron ƙwari ba ni ba.

Ko ina zuwa wurare daga wuri ko daga baya to ni ba mai son tafiya wuri da wuri bane ina fi son je wuri daga baya da ko wa yayi tafi ko wa ya zauna ana shirye shirye sai ni shigo aman ba da wuri ba.

Ko kana riƙe lema lokacin ruwa, eh? Ai, ba wanda zai so ruwa ya taɓa shi in ana ruwan sama. Siyasa aka yi buƙata, siyasa aka kawo maganan lema don kar ruwan sama ya taɓa mutum lokacin ake ruwa. Ba a, tafiya haka ba lema.

Bikin da na fi so, to, bikin da na fi so shine biki guda uku. Akwai bikin aure, wajen ganyen wani, ganyen nisa da kusa, bikin tuna ranar haihuwa, shine bikin Kirsimeti. Wannan uku.

So nawa nake shirya ɗakina? Ɗakina bana wasa da datti, bana wasa da rikita kaya, so ni bana so ɗakina wai a riƙe ce. A kowata lokaci gyaran ɗaki nake yi. Ba wani takamaiman lokacin da wai gashi ina gyara ba.

Sau nawa nake amfani da internet? To, so ko wane rana, yau da, gobe da gobe kowace lokaci a cikin internet nake. A yanzun ɗin ma internet nake. Na fita nan internet zai sake shigo.

To muna yaya dangantaka da abokan aiki. Muna da dangantaka mai kyau da abokan aiki ko yau da gobe, yau da kullum muna da dangantaka mai kyau da abokan aiki. Dangantaka ne ke kawo aiki kasuwa mai kyau.

Madara, ko ina shan madara? Ooh, tabbas ina shan madara. In zan sha shayi sai in zuba madara kaɗan a ciki. Ooh, tabbas ina shan madara. Inmzan sha shayi sai in zuba madara kaɗan a ciki. Duk nakan iyawa ma in nasha madara da yawa.

Wayarka na cikin ajiya? Eh, ina amfani da wayana lokacin ajiya, cikin ajiya. Ta account ɗin banki ko, kowacce hanyar ajiya dai wanda ake amfani da waya ayi.

A ranan biyan albashi me na ke ji? Tabbas jin daɗi nake ji. Ko wace mutum me aiki, a ranan da wai za biya albashi, ranan da wai za biya albashi dole ne ya ji daɗi. Ranan, don lokaci ne da za ka gan kuɗin aikin watan ka.

Kana zama kan gwiwa? Eh wainsu lokutan ina zama kan gwiwa idan ina motsa jiki ina iya zama a kan gwiwa ko muna zaman taro ko munje bikin aure.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun danake amfani dashi anace mai eva soap gurin wanki kuma Viva soap nake amfani da shi. Eve soap ke kyan wanka.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, iya ƙoƙari na. Kowace rana ina ƙoƙari in bi ƙa'idojin aiki wurin aikinmu, don mu samu zaman lafiya kuma mu samu cin gaba ƙwarai. Yau da ko wanne, yau da ko.

Kana zuwa aiki akan lokaci dai dai? Eh, wa'en su lokuta ne, ba kowane lokaci ba. Akwai lokacin da na tafiya da sauri, akwai lokacin da kuma ina latti. Ba kowane lokaci na ke tafiya akan, akan lokaci ba.

Yaya nake jarumta mutane? Ina jarumtan mutane hanyoyi daban daban, ta magana, maganan baki in kira su a waya muyi magana, hanyoyi dai iri iri kala kala.

Wai, abincin da ka fi so? Abinci da na fi so shi ne shinkafa tare da wake ko yaushe ko wane lokaci abinci da na fi so kenan shinkafa da wake.

Me kake yi da farko lokacin daka isa ofis? Abun farko da nake yi shine in zauna inyi addu'a, sai in gyara teburi na, sai in cigaba da aikin rana. Dukkan aikin yi da zan ƙarasa kafin cigaba da rana.

In na iya gane tambayanku, kuna da daban gida. To ina zama a gidan iyayena ne. Amma akwai gidan da na karɓi haya. Lokaci ina tafiya wurin in dan buta, in ɗan yi kwana biyu sai in dawo gidan iyaye na.

Hawan keke kana iya hawan keke, eh ina iya hawan keke, sai dai ba ni da wani agidane wani lokaci ina iya fita insamu keken hawa wasu lokutan kenan.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mai albarka shine lamba ta bakwai. Lamba mai albarka ce. Ina samun albarka da shi, nan lamba bakwai. Ko a yaushe.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, idan tuwo nake ci hannu nake amfani dashi. Amman indai shinkafa ne ko taliya cokali nake amfani dashi ko mai ƙafa huɗu ko cokali kawai.

Kana satura re kullun ko da yaushe ina satura re. Ko ina gida ko zan fita ko zani aiki ko zani ciki ko zani shago. Duk wani lokaci ina satura re. Kamin in fita a gida, ko in na gida.

Kana amfani da mai taimakan murya? Uhm uhmmm. A'a, ba na amfani da shi ba kowani lokaci ba. Da wuya ma na ke amfani da mai taimakin murya. Murya yana nan da abunshi ba laifi.

Ko ina iya gabatar da hoto? Eh mana tabbas ina yi ma wani sulukunta ma a wurin aiki gabatar da rahoto. Wani sulukunta a wurin aiki ko a gida ko a coci ina gabatar da rahoto.

Suna da yawa sun kai yama, ko goma na wanka da na wanki sannan dibarwa ake sunyi yawa.

Eh, ɗaukan hoto. Inason ɗaukan hoto amman ba ko wani lokaci ba, misali kaman lokacin buki haka, kuma mun fito yawo, ya buƙa ni, lokacin na ke samu, inyi hotuna.